Sau nawa kake kallon madubi? To, shi kallon madubi ba shi da wani sau nawa gaskiya. Kawai in buƙatar hakan ta kama kawai in je in duba. Amma a'a, ko wani abu da nake son na gani a fiska ta ko kuma wani ɓangare na jikina da dole sai da madubi, to nakan duba shi gaskiya. Amma ba wani sau nawa kawai, sai inyi sati ma ban duba madubi ba.

Yaya kake magance damuwa a wurin aiki? To, ina magance damuwa a wurin aikine ta ɓangaren shawarwari da abokan aikin. Farko sanin damuwar don kuma a shawarwari wajen hanyar da za a bi don magance ta. Wanda wani zai iya kawo ra'ayin da wataƙila yafi ma naka, kuma ka ga sai a ɗauka sai a taru a magance matsala.

Yaya unguwarku take? To, unguwa ce dai ta talakawa. Aaa, ba wai irin unguwa ta masu kuɗi da za ka ga manya manyan gidaje ba. A'a, unguwa ce ta talakawa wanda gidaje ne wanda mafi girmansu watakila ka gan shi irin fifty by hundred ko fifty by fifty. Wani ma bai kai fifty by fifty ba a girmar filin gidan.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? To, hakkin duba saƙonni a wajen aiki gaskiya ba nawa bane. Akwai wanda hakkinsa ne ya duba saƙonnin tunda aikin rabawa ne. Mu muna gefen wajen aiki ne naaa, aikin ƙarfi misali, ba aiki na rubutu ba. So wannan aiki ne na ofis wanda suke zaune don duba saƙonni, sai dai in sako na waya ne to wannan kam duk lokacin da na samu dama ko na ji saƙon ya shigo na kan duba.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? To, sadarwa a wurin aiki akwai walkie talkie, wato irin ɗan redu'annan na ma'aikata da, suka sanar da junansu, a abubuwa na gudanar da aiki. To mu kan yi amfani da shi ne wajen, isar da saƙo a wajen aiki.

Wane irin wasa kake fi so? To gaskiya ni bani da wani takamaiman wasa da nake so, illa dai nakan buga snooker wannan shine wasan da yawanci nake bugawa shima ba wai a kowane lokaci bane sai an samu dama. Wani lokaci sai in yi wata biyu ma ko wata biyar ban buga ba he dai inda na samu dama kawai to nakan buga shi.

Kana cimma manufar tallace-tallace? To, to dail yake ba bangaren tallace-tallace nake ba, shi ya sa yawanci ban cika sanin cimma manufarsa ba. Illa iyaka abu ne in zan siyar na siyar da shi, in zan saya na saya. So bana bangaren tallace-tallace na abubuwa, shi ya sa bani da wani cimma manufa ta tallace-tallace. Sai dai gaba wataƙila in za a fara to.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? To, ba wani takamaimen abu da nake yi da yamma kafin na kwanta. Yakan yi wataƙila dai in aiki wani lokaci da yamman ma ina cikin aiki, tunda aikin ba takamaiman lokaci yake da shi ba. So zaka iya kana da yamman kana aiki, ka ga kuma zai yiwu da ka yi aiki sai ka kwanta. Kenan wani lokaci kuma da yamman ne baka aiki, zaka huta.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ƙwarai ina cin tafarnuwa. Kuma a bangare ɗaya wa ma nakan ci ta a miya, nakan kuma ci ta haka itamma kan ta tsiraratta. Inda yawanci abincinmu akan sa tafarnuwa saboda, aa takan ɗan rage maganin sanyi ko mura ko wani abu. Takan zama garkuwa ko riga-kafi ga ciwon wuƙa wanda suka shafi sanyi.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? To kusan ba wani takamaiman lokaci na shaƙatawa gaskiya. Domin aiki ne wanda da kana yi da rana kuma kana yi da daddare. Sai dai in kawai lokacin da za ka huta ne ka ɗanki shingiɗa ko ka samu wajen kwanciyar ka, ka ɗan kwanta ka huta ka fin lokacin aikin ka yayi.

Sau nawa kake share ɗakin ka? To, to a gaskiya da yake kusan ba a gida nake zaune ba, ba, bani da wani takammamen lokacin share ɗaki. Wannan kamar a gida yanzu, iyalai su ne da wannan aikin share ɗaki ko gyara shi. Amma gani sai dai kawai inda zan kwanta a wajen aiki ko kuma wajen da mun kewaye. Nan ko akan share shi ne gwargwadon lokacin da buƙatar hakan ta kama.

Me kake yi da ragowar abinci? To ragowar abinci yana, yanayinsa ana wani lokaci akan ba wa mabukata ko kuma akan shanya ko kuma akan ba wa dabbobi gwargwadodai yadda ya kama. In ya zama akwai mabukaci a kusa akan ba shi.

Kana raba abincin ku da mutane? Eh kwarai kuwa muka raba da mutane in har an samu mai bukata ya zo, tunda daga cikin rabawa da mutanen ma akwai bama zubar da ragowar abincin, sai dai in mabukaci bai zo ba, ko da bai zo ba ko ba zubar da shi mu ke ba, mukan shanya saboda za a iya yin wata bukata da shi gaba.

Kana cin salati? Eh, ina cin salati. Wata ya zama a abinci ko kuma irin yadda mu kan yi shi na gargajiya, a daka ƙuli-ƙuli, a zuba ɗan barkono, haka da ɗan mai a sa a ci da albasa. Duk wannan akan iya yin sa wajen cin salati.

Yaushe kake farkawa kullum? To gaskiya bani da wani takamaimen lokaci na farkawa. Ahhh, duk daga yanayin aikin wani lokaci aiki ma na kan same shi ai a lokacin da ya kamata ace mutum ya farka to kana aiki ma. To ba kaɗo a farke kake da man kana aiki. So amma dai normally in farkawa ne nakan farka don sallar asuba in sha Allah.

Ina kake son ziyarta? To lallai ina son ziyartan Makka wato Saudiyya. Nakan so in ziyarci Ka'aba, in ziyarci Madina, masallacin Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam da kuma wurare da nakan danji labarinsu wajen ban sha'awa irinsu Dubai. To dukka wannan nakan yi sha'awan ace na ziyarce wa'ina wurare.

Yaya kake ajiye takardun aiki? To, duk da inda nake aiki a yanzu ba waje ne da za ka yi amfani da takarda don, ah, tafiyar da aikin ba. Auwa, illa takardar da za mu yi rubutu don kawai ka san ga lokacin da kake aiki shine shi kuma mukan aje shi a inda kowa zai gani ne. Sauran takardu kuma na gudanar da aiki wa'inan suna ofis tunda fas akwai wa inda suke nauyin su ne su kula da irin wa'inan takardu. Ba mu da muke nan bakin aiki ba.

Yaushe kake cajin wayarka? To na kan yi cajin wayata duk lokacin da na ga tayi low. In kuma ina wajen aiki ne da zan buƙaci a cajin wayar na kasancewar ina aiki to he insa power bank. In kuma a wajen da nake ɗan hutawa ne to akwai caji a wajen, sai in jona in zan kwanta kafin na tashi ta cika.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? To nakan yi amfani da sabulu irin, a, wato mai sina'darin kiyaye lafiyar jiki ko kuma kare lafiyar fata ko inganta lafiyar fata wato wanda a turanci ake ce masa Medicated soap da shi nake amfani.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? To, in ya kama wataƙila ina lokacin aiki ne, so ruwan ma zai iya dakeni ina aikin. In kuma ya kama lokacin da nake gida ne ko kuma bana aiki to ina fakewa amma ba wai irin ace wanda in ruwan sama ya zo hankalinsa yana tashi ba a'a. Bana yi wani abu takamamme in ana ruwa.

Wani shago kake fi zuwa? To bana zuwa wani shago takamaime da za a ce na fi zuwa, sai dai kawai shago mai siyar da kayan provision aka wajen siyan kayan, ayyuka na yau da kullum to shi na kan fi zuwa amma ba wani takamaimen shago da za a ce wai nan na fi zuwa ko kuma, a, nan ne nake son zuwa.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, in Allah yadda ina iya ƙoƙari na wajen gadin na je aiki a lokacin da ya dace. Ba wai ace sai lokaci ya ƙure ba. A ƙasarima nakan iya tafiya kafin lokacin ya zama lokacin aikin ya same ni ina bakin aikina. Yauwa, shi na ke yi.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, ba da sauri sosai ba gaskiya tunda babai, ban yi mastarin keyboard ɗin ba wato maɓallan tattaɓawa don yin rubutu. Amma dai nakan ɗan yi hanzari wajen rubutawa. Bawai irin mai, ah, saidi wajen rubutu amma ina ƙoƙari wajen rubutawa.

Kana fi son fanka ko AC? To duk lokacin da ya kama ni da yake a ana zafi to inda hali dai kan AC ya fi. Amma tunda bani da halin AC sai fanka. Fankar ita ne kawai nake so tana ɗan huhhurani. In kuma Allah ya sa aiki ya kai ni inda AC yake ana zafi sai in zauna in sha AC na.

Wane kayan marmari kake fi so? To kayan marmarin da nake so gaskiya suna da yawa. Aaa, in na gargajiya ne, to akwai irin su zogale, irin su aa yadiya, duka wa'inan kaya ne na marmari. Sannan kuma zuwa su irin mangwaro, zuwa su ayaba da dai sauran abubuwan marmari. In kuma ya zama na zamani ne to irin su shawarma da sauransu, duka abubuwa ne na marmari da nake son su. Sai kuma kayan 'ya'yan itace, wanda wata kila su kuma akwai irin su abarba, zuwa su aa fiya, duka wannan ina son su.

Wane launi labulenku suke? To, launin labulen mu shine ruwan kasa amma a gida fa, don nan a wajen aiki bamu da wani labule. Illa kawai sai dai ka shiga mosquito net shine labulen ka. Tunda waje ne buɗaɗɗe, so baka buƙatar wani labule. Amma a gida kuma labulen ruwan kasa muke amfani da shi, ko in ce nake amfani da shi ko nake da shi.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta to? Ba wani takamaiman kare waya da nake da ƙwayar cuta, sai dai kawai irin, aaah, Google Scan wannan shine kusan abun da nake ɗan gudanarwa akai akai domin tantance, aaah, nagartar, aaah, tsare tsare shirye shiryen wayana da na da suke kan wayana.

Yaya kuke tare, yaya kuke aiki tare da ƙungiya? To, to, ba mu da wata ƙungiya ta aiki, sai dai ace aiki tare da juna. Domin daman aikin tare ne. Yanzu in mutum yana aikin to wani ne zai zo ya karɓe shi, ai shi ya huta, shi kuma wanda ya zo ya karɓi wannan. Saukusan aiki ne tare da juna, amma ba wani misali keɓantacciyar ƙungiya da za a ce ku na aiki tare da juna, sai dai ace ku na aiki tare a ƙungiyance. Wannan kuma wanda akwai fahimtar juna da girmama juna da fahimtar yadda za ku tafiyar da aikin.

Wane irin nama kake fi so? To in a naman da na fi so ne, na fi son naman jan nama ko kuma kayan ciki ko hanta. Waɗannan sune naman da na fi so gaskiya. In kuma ya zama a dabba ne, to wannan na fi son naman akuya. In kuma banda na akuya sai dai in nama kuma na daji. Wannan kuma ya zama irin su zomo, kurege ko kuma tsuntsu misali a ce maka irin naman fakara to na fi sonsa.

Wane aikin gida kake yi kullum? To bani da yake ba a gidan nake zaune ba. Bani da wani aiki da nake yi kullum na gida illa iyaka dai abubuwan da aka saba yi tunda a wajen aiki muke nan wuni nan kwana. To ba wani aikin gida ne musamman takanas nake yi ba. In banɗa dai, aa kaci abinci, ka wanke kwano ko wani abu daya danganci wannan.

Wane lokaci na shekara kake fi so? To bani da wani takamaimen lokaci na shekara da na fi sonsa, illa iyaka dai ya danganci irin daman da mutum zai samu a wannan lokacin. Ah, lokaci na shekara shine ya kasance lokacin da zan yi noma kuma ina wajen da zan yi noma, to na kan so wannan lokacin. Amma in ba wannan lokacin ba, ba wani keɓantaccen lokaci na shekara da zan ce shi na fi so.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Tuwo ya danganci buƙatar ne. Don bayan son ba da kyautan da kake so ka bayar to kuma zai zama buƙatar wanda za ka bawa. Amma lalle kyautan da na fi so, na fi son na ba da kyauta game buƙacen da zai ji da daɗin abin da na bashi. Wannan zai iya zama tuwo ko kuɗi ko wani abun da zai ci ko dai wani abun na buƙata.

Yaushe kake fara aiki kullum? To ya danganci lokacin da aikin ya zo ne. Ba wani keɓantaccen lokaci na fara aiki tunda aiki ne da yake juyawa. Zai iya yiwuwa yau ka yi da safe, gobe ka yi da rana, jibi ka yi da yamma sannan haka da daddare. Wani lokaci ka yi farkon dare, wani lokaci tsakiyan dare, wani lokaci karshen dare. So ba wani keɓantaccen lokaci na aiki. Ko wane lokaci a cikin aiki ne.

Kana amfani da mataimakin murya to, a mataimakin murya zai zama kaman a abun da zai ƙara sauti kenan na amo. To bana amfani da shi, sai dai in ga waya ne, ga waya ya zama akwai abun da za ka sa na kunne. To wannan ai mataimakin murya wanda zai ɗaukaka muryar tayi ƙara bana amfani da shi.

Sau nawa kake wanke tufafi? To ya danganci lokaci a dauɗar tufafin ne da kuma yanayin yanda aka sa. Amma ba wani sau ace sau uku ko sau kaza a wuni ko kuma a'a. A sati dai in sun haɗu sai in wanke. In kuma a'a ya kai kwana uku ne gwargwadon da yanda abun ya kama. In ya zama an samu dauɗa da ta sa tufafin suka yi datti, to zan wanke su ba a ko da ba lokacin da nake tsammanin zan wanke ba ne.

Kana sanya agogo a hannu? To, gaskiya bana sanya agogo a hannu. Dudda ba wai bana sanyawa gaba ɗaya bane, amma dai kusan wayar ta riga ta zama itace agogon. Ba safai nake rike agogo ba, sai dai in kawai buƙartar wani kwalliya ko wani abu ya kama wanda za ka ɗaura agogo ya ƙara maka ƙawa ta wanda za a iya ɗaura, amma bai zama ɗabi'a ba ko kuma abun yau da kullum.

Wani gudu na fanka kake fi so? To, na fi son gudu matsakaici wanda ba gudu sosai ba, ba kuma a hankali ba, duk da shi ma yakan dogara ne da irin buƙatar. In ya zama ana buƙatar iskan sosai a wannan lokacin, to sai a sa mai gudu. In ya biya buƙatar da ake, sai a rage shi. In kuma ya zama lokacin da watan illa iskar ba a buƙatanta sosai ne, to shi kenan, sai a sa a matsakaici mafi ƙarancin gudun ko ma a kashe fankar.

Wane launi bangoginku suke? To bangogin mu launin sa shine, a ruwan toka, tunda wani ɓangare babu fenti so ya zama gini ne kuma kaman gini na bulo na siminti to launin sa zai zama ruwan toka ne so launin kenan.

Kana sauraron rediyo, eh ƙwarai kuwa. Shi ne ma na fi saurare wajen samun labarun abubuwan da suke faruwa na yau da kullum a kusa da ni. Don kusan rediyo yana wahala a ce wai na rabu da shi ko kuma ya yi nesa da ni gaskiya. Saboda kusan shi ne ma abun da kusan na jingina da shi wajen samun labarai.

Kana kulle ƙofa kullum? To duk da kasancewar a wajen aiki ne kike, bana buƙatar wani kulle ƙofa, domin ba waje ne wanda za ka shiga gida ka rufe ba. Waje ne wanda kana waje ƙofar ma kyauta ma babu, sai dai kawai ƙofar shiga. To amma in a gida ne kanto ana kulle ƙofa kullum, kullum a tashi za a kulle ƙofa sai da safe kun abude.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Kai a gaskiya bana rubutawa, sai dai in ya kama dai ina da wani abu da na san zan tsara shi wajen kashe shi to shi naka rubuta saboda na lissafa naga yanda zan tafiyar da kuɗin don aa su biya mun bukata. In kuma ba zai yiwu ba rage wani in ƙara wani. To don haka amma dai a wajen aiki a ce wai zaka rubuta kashe kuɗin aiki a a, in kuma ya shafi irin a kuɗin da za a bayar don tafiyar da aikin ne to dama ba a bangarena ake ba da su ba.

Kuna da manufa na wata-wata? To, abun aikin ba wai abu ne wanda za a ce kana da manufa na wata-wata ba. Idan mun ji aikin manufa ɗaya yake da ita kawai shine kiyaye duk lafi-laran al'umma da dukiyoyinsu ka tabbatar da cewa sun zaula lafiya. Shikun wannan ba wai a wata ɗaya ake sanya shi ba. Gaba ɗaya manufa ta aikin ne gaba ɗayansa.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? To ba ta, ba ta mun wahala nakan dauke ta kawai a kaina shikenan. In dai na riga na sa kalmar sirrin daya, biyu, uku to shikenan tana zaune a kaina. Sai dai in kuma ya zama wanda zan rubuta ne to nakan rubuta na ajiye shi a inda na san yana keɓe inda ba kowa zai iya ganinsa ko ya gane. Ko da ya gani kuma wataƙila bazai iya ganewa ba. Sai ni zan gane me na rubuta.

Kana tara tsabar kuɗi? Kai gaskiya bana tara tsabar kuɗi. Inda yake mun kuɗin namu ma yanzu ai babu tsaba, takardu ne kawai. Toh tsabar ma da zaka tara. So bana tara tsabar kuɗi. In kuma ya kama kuɗin da za a ce wataƙila haka takardun a ƙalar su sune to gaskiya bana, bana tara ba.

Kana fi son kofi ko shayi? To ba wani takamaime guda daya da ni nake so a cikinsu ko kofi ko shayi, inda a son samu ne amma dai da yake kusan al'adun mu ya zama abubuwa da ake shan su yau da kullum ne. To shikenan sai a sha shayi amma ba wani irin a'a saboda so in ajiye kofi ina hadawa ina sha, a'a bana yi.

Yaya kake gaishe wa mutane? To ga haduwa dai ta fari shine sallama wannan ita ce gaisuwa ta fari. In kuma ya kama na wani jaje ne ko taya murna to kowanne da kalaman sigogi na gaisuwar sa. In jaje na rashi ne da kalmar da za a yi in kuma a gaisuwa ne na taya murna to shi ma da kalmomin da za a tafiyar da su.

Kana fi son zama a kujera ko tabarma? To ya danganci me abunda bukatatta kama ne. In a gida ne nake zaune watakila da baki ko wani abu to taburma nake shimfiɗawa mu zauna. In kuma a wajen aiki ne to shi kuma nakan zauna a kujera, inda aikin ma kansa akan kujera yake tafiya.

Kana iya duba lambar QR? To gaskiya bana iya dan mu duba wata lamba ta QR, sai dai in scanning zanyi da waya. Amma wai a ido a kallo haka ace har zan gane wannan QR nake zane ko QR nake zane. Sai dai in QR ɗin da watan illa yake ɗauke da hoton mutum ko sunansa, to nan nakan iya karanta shi, nakan iya dubawa na gane na wane ne.

Sau nawa kake karɓan kira a aiki? To in ya zama na waya ne da ya shafi aikin, to da yake ba ma wayar da za a ce da ita ne ake kira don tafiyar da aikin. In kuma ita waya ta hannuna ne, to nakan karɓe ta duk lokacin da ya zama na samu dama. In an kira ina da dama nan take an karɓa. In kuma an kira lokacin bani da dama, to lokacin da na samu dama sai in duba wa ya kira ni, kira shi.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? To, duk da daman keɓantaccen lokaci ne, kowane lokaci da, ah, damar aikinsa. In aikin ya zama wata kila na awa biyu ne, to shikenan awa biyun zaka aikata shi da ba ma ka buƙatar wani sai lokacin, ah, wani keɓantaccen lokaci na kammala aiki.

Kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da sauro net, tunda waje ne da mam buɗaɗɗen waje, to ba wai don kafes ba zai yiwu ma ka samu gani ba. So dole ne ka yi amfani da net shine kawai, a garkuwan da zai iya kare ka daga sauron. Ba fili ne haka.

Kana da sa hannu a saƙonninku? To da ya ke sa hannu a saƙo aiki ne na ofis. So in a ofis ne za a iya sa hannu amma da yake ba waje ne na ofis wajen mu'amala da takardu ba so sakonnin ma in sun zo ba wajen mu za su zo ba. Za su tafi can ofis ne.

Wane irin ayis kirim kake so? To bani da wani ayis kirim takamamme da zance wannan kala nake so. Duk damu a nan ba al'ada ce ko ɗabi'a ta mu tayowa da kullum, ah, saya ko shan ayis kirim ba. So ya zama kusan bakon abu ne, zuba mu tashi da wannan ɗabi'ar ayis kirim kala kaza ko kala kaza ba.

Rubutunka yana da kyau, eh ba laifi. Rubutuna yana da kyau ba laifi. Ba, ba za a ce da kyau sosai ba kuma ba za a ce ya yi muni ba, tunda buƙatar dai rubutu a gane abun da aka rubuta. To duk yanda na yi rubutu dai kan za a iya ganewa kuma a karanta in dai mutum yana da ilimin karatu.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? To indai ƙidaya kayayyaki zanyi kawai ina ƙidaya sau ɗaya za a biya bukata. Ba abun da zan ce na sake ƙidayawa saboda kokantan a rashin tabbatan ƙirgen ba, sai dai in wataƙila ina kokantan ko a ko wane abu da naga kamar bai zo daidai ba sai maimaita ƙirgawa saboda tabbatarwa.

Kana ci da cokali ko hannu? To kowanne ina yin da shi. Ya danganci mene nake ci. In ya zama tuwo ne, to da hannu nake ci ba da cokali ba. In kuma ya zama shinkafa ne, to ita kuma da cokali ne. Wato gwargwadon dai abun da ake cin a yanayinsa shine yake tabbatar da da hannu za a ci ko da cokali.

Yaya kake tafa to? To tafa ni bani yin tafa, sai dai in wataƙila ko buƙatar hakan ta kama na wani abu wanda zai kama a ce a tafa ko kuma a yi meye to. Amma dai ba wai ka zauna kaita kai ta kai sana ar tafawa ko kuma tafawa ta zama ɗabi'a ba a a bana yi ma.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? To ya danganci yanda aka yi amfani da lantarkin ne. Watakila yana iya in an haɗu da yawa ne to yakan yi waba da dubu daya daya in ya zama kuɗa da yawa a kan wutar. In kuma kai kaɗai ne to za ka iya cin wuta dubu biyar zuwa dubu shida. At least dai noma ta hau a wata za ka iya cin ku wuta dai ta dubu biyar ka.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? To, ina son mai dumi ba mai zafi ba, ba mai sanyi ba. Wato wadda take da dumi dai kawai. Don bana son cin abinci da zafi ne kwata-kwata ma. So bazan so abu mai zafi ba miya ba koma. In a yanayi mai zafi ne, ni bana sonsa sosai.

Kana son kallon wata da daddare? To, a'a ba wani abun sha'awa takamamme misali ace za ka yi kallon wata. Ai dai kawai wata irin in ya cika daren sha huɗu, ya cika tam ɗin nan to za ka iya ɗaga ido ka kalle shi. A'a ka kalli irin baiwar da Allah ya yi da halittar da Allah ya yi. Amma ba waye zama kawai kana son kallon sa ka yi ta gwale ido kana kallon wata ba. A'a ba na yi.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? To ya danganci wane irin ciniki ne. In ya zama abun da na je don in saya ne a kasuwa, to daman na tafi wajen mai sayarwa ne to zan saya. In kuma ya danganci abune wanda ni zan sayar, to natafi wajen mai sayarwan ne. In kuma a'a, wanda zan saya ne a online, to shi kuma zan shiga ne in sayi shi ta waya. Saboda ban ma san waye ba balle mu tattauna wani ciniki a kai.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Eh takan iya daidaitawa da kanta amma in na yi, in na buɗe shi, in ban buɗe ba kuma kawai nakan ƙara haske ko in rage a gurgudon yanda bukata ta tashi. In ya zama da daddare ne in rage hasken in sa aiki. In kuma ya zama da rana ne to shikenan, gurgudon yanda buƙatar hasken take ni zaki saitawa da kaina.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Eh, shine ta amfani da sauro net. Ai shine mataki na farko da nake dauka domin kare kai daga sauro in kuma ya zama gida, a gida ne wataƙila da mai yiwuwa ko zafi ko wani abu zai yi, hana ka amfani da shi sauro net ɗin a lokacin da ya dace, to zaka iya amfani da maganin sauron da zaka kunna ko ka fesa.

Yaya kake jin hayaniya? To bana jin daɗi gaskiya, indai hayaniya ce to bana ma son jinta. Kuma in tana faruwa bana son jinda, bana jin daɗin hayaniya. Na fi son a ce a'a woje ne na, a, mai matsakaicin hayaniya. Sai dai in kaman na shiga kasuwa ko kuma na tafi woni woje da yake da hayaniyan to in uzurin haka ya kama dole zan saurari, zan tsaya sai na gama biyan bukata ta in yi hakurin hayaniyar amma bana son hayaniya.

Nawa ruwa kake sha kullum? To ba ni da wani, aaaa, misali, ma'auni da zan ce wai wannan shine ma'aunin ruwa da nake sha. Amma dai a iya sani na shine nakan sha lita ɗaya zuwa lita biyu a ƙalla a wuni kullum. So watakila zai iya fin haka ko kuma amma dai yakan zama haka. Amma ba ni da wani takamaimen ma'auni ace wannan na ajiye misali lita uku ne sai na sha shi kullun. A'a, bana ba ni da wannan ma'aunin.

Wane irin wasa kake yi a waje? To gaskiya bani da wani wasa da nake yin sa a waje. A cewa in na fita waje zan je in yi ko ƙwallon ƙafa misali ko ƙwallon hannu. A'a, duk waɗannan wasan gaskiya bana yin su. In la'iya wasan da na san wataƙila in na fita ko na samu dama zan je in yi shi to shine Snooker. Amma shi ma ba wai takanas in tashi don in je in yi shi ba. A'a bana yi.

Wacce biki kake fi so? To biki ya danganci, a, yanayinsa ne. In aka ce biki wannan ya shafi na aure ne suna kome. In kuma ya zama biki ne wanda yake na hidima na, a, yau da kullum irin na, a, Sallah to na fi son bikin Sallah kuma ace ta zo ina da kuɗi. Na yi wa yara abin da suke bukata kuma ga abun da za a ci hankali na a kwance kuma ina hutu.

Yaya kake shirya ayyuka? To nakan shirya ayyuka ne a gwargwadon buƙatuwar su, wato nakan duba muhimmancin su sannan kuma na tsara yanda zan tafiyar da su. Zai iya yiwuwa wataƙila, a ina son yin kaza wani abu da ban to kuma se inga wani mai muhimmanci kuma ya zo. Tudda aikin namu ba wai aiki ne wanda za a ce ka riga ka tsara shi ba. Ta so wa yake kawai sai a gudanar da shi.

Nawa nisa kake tafiya da ƙafa? To gaskiya na kan iya tafiya mai nisa gwargwadon buƙata da ƙafa. Aaa at least dai in an so samu ko kuma ah in tafi ba tare da na giggita ba to a ce kaɗan samu irin tsawon kilomita biyu zuwa biyar za ka iya zuwa da ƙafa hankali bai tashi ba. Amma in dai buƙatar wai don in, in iya tafiyan ne, to zan iya tafiya har sama da kilomita goma da ƙafa.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To, ita kasuwa ba ni da wani keɓantaccen lokaci na zuwanta. Nakan je da safe ko da rana ko da yamma. Sannan ko ba wata rana keɓantacciya da zan ce a wannan ranan nake zuwa kasuwa. Sai dai in wataƙila kasuwa ne da ta zama tana ci sati sati, to ran sati wannan za a je kasuwar. Sannan shi ma ba wani lokaci a ce a'a sai da rana ko sai da yamma ko sai da safe. Duk lokacin da bukata ta kama kawai zan iya zuwa kasuwa.

Yaya kake karɓar baƙo? To ya danganci wane irin baƙo ne, in baƙo ne wanda ya zama watakila daga nesa ya zo to zan tashi in tare shi in ya kama watakila a gida ne ko kuma a'a a can tashar da ya sauka zan tare shi in kawo shi gida, a tanada masa dukkan wasu abubuwa da watakila zai iya buƙata gwargwadon tsawon zaman da zai yi.

Kana sa turare kullum? A'a, gaskiya bana sa turare kullum. A kasancewar na kande sa turaren amma ba kullum ba. Zai yi wataƙila ina dan yin shiri zan fita ko kuma na sa wasu kaya na ko zan je in shiga mutane to nakan sa turare amma ba wai a kullum in zan fita Sai na sa turare ba.

Yaya kake son dafa ƙwai? To ya danganci buƙatuwansa ne. In ya zama kaman za a ci shinkafa ne da miya, ake son kwan to a dafa shi haka da bawansa. In kuma ya danganci a'a wanda za ka iya ci da biredi ne to a fashe shi a soya. In kuma a'a da shinkafa ma kana sha'awan fashe shi ka soya ne to yin fashe in soya. Duka waɗannan ɓangarori da nake son dafa ƙwai ne da su.

Yaya kake magance kokekoke? Wajen sauraron su, a, da gane dalilin kokekoken, da kuma, a, yadda zan nemo maslaha da za a magance su. In mutun ya zo da kokensa, zan saurara in ji meye ne matsalar, me yake kokawa a kai. Nan in ga kuma yaya zan iya magance wannan matsalar kokekoken nashi.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh ina iya jefa dutse nesa, dudda jifan dutse nesa a zai zama gwargwadon nauyin sa ne. In dai ya zama madaidaicin nauyi ne, to zan iya jefa shi nesa sosai ma. Amma in kuma ya zama mai nauyi da yawa to gwargwadon nauyin sa ne gwargwadon irin nisan da za yi.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? To, dama ita wutar ayin buƙatan aiki da ita ya tashi ne. In ba, in ba buƙatar aiki da ita da wutar lantarkin ma kashe ta ake yi. Sai dai wataƙila ya zama tun da waya ne yawanci tana hannuna to ita kuma caji ne. So ko ba wuta, in ba wuta, in ba caji na rasa a waya ba to ba zan damu da cewa ba wutar lantarki ba gaskiya.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, ina amfani da kunnen waya. A musamman ma in buƙatar hakan takama ko kuma ina son wani abu da zan kebanta wajen sauraron sa ko kuma yanzu irin yadda zan yi, ah, magana a hakan nan da nake yi wato ya zama ina son abun da nake kallon sa kuma ina magana, to nakan yi amfani da kunnen waya.

Kana yin barci da rana? Eh, ina yin barci da rana. Amma in ya zama babu aiki, ba abun da zanyi da rana wato bani da aiki sannan kuma ya zama lokaci ne da ɗan samu sararawa nakan yi bacci da rana kaman bayan rana ta goce a sama zuwa da'irar ta kashi ɗaya cikin huɗu, duka nakan yi barci a wannan lokaci ko kuma da safe bayan na gudanar da aiki.

Wane irin kiɗa kake son ji? To a ka'idoji, ni bana wani son jin kiɗa takamaime, sai dai wataƙila ce abun da in har ya kama nake so to shine waƙoƙin mu na gargajiya. In kuma ya zama abu ne na turai to wataƙila ya zama, aah, ba kiɗa irin na arguwa ba, wato rap ko me me, a'a. Na fi son blues ko kuma rhythm.

Menene abin sha da kake fi so? To gaskiya bani da wani keɓantaccen abu musamman da nake fi so, sai dai in ya zama dai ace abun da nake son in sha ne to in sha nono, wato nonon madara ta shanu ta, ta asali ba wai ta shago ba. Sai kuma in ya kama wata kila an samu na shagon a sha ko kuma sauran abubuwan, ah, shaye-shaye waɗanda musamman za a ce na shaguna. Su ma bana son mai zaƙi sosai.

Kana iya dafa abinci? Eh lalle ina iya dafa abinci. Shi ya sa ma ɗazu nayi magana akan wuta da nake iya kunnawa saboda ina iya dafa abinci. Don a ko ya zama dafa shine na musamman ko kuma gyara shi ko kuma wataƙila ce a a abincin ya tashi ne lokacin da za ka ɗumamawa shi da safe domin ya ɗan yi dumi ka ji daɗin ci duka na kan yi. Na iya kuma ina yi.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Gaskiya sa'o'in da nake kallon wayana suna da yawa. Ba za a iya ce ba. Ni kaina ban isa in ƙayyade iyallin sa'o'in da nake kallon wayata ba. Ku san kowane lokaci ina kallon wayar. Indai har ban kalli wayar ba to sai dai in wani abu nake yi wanda zai ɗauke mun hankali ko kuma a'a wayar ba caji ko kuma buƙatar hakan bata taso ba. Amma ku zan kowane lokaci ina kallon wayata.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Ko wanne lokaci ina da kuzari kawai, sai dai in buƙatar wataƙila yin kuzarin ba ta motsa ba. Amma dai duk lokacin da kawai na tashi zan yi iya kokari na wajen gudanar da aiki. Inda in ka fara aiki ne, watakila ace ka gaji. Inda safe ne aikin na gaji da yamma, to dole kuzarin zai ragu. Amma dai kowane lokaci ina da kuzari na.

Kana kunna kendir a gida? A'a, gaskiya ba na kunna kendar a gida. Domin illa iyaka, wata kila zai zama ko irin a ba wuta ne to akwai ƴan fitilu hakanan da akan yi su waɗanda suke a rage yawan amfani da batira to na kan yi amfani da su. Amma ba na kunna kendar a gida.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh ƙwarai kuwa ina raba wurin da nake a yanar gizo, tunda, ah wannan zai bada dama kusan, ah ko wane dama aka samu gurgudon inda kake za a iya baka wannan daman a yanar gizo. So nakan raba da, nakan raba wurin da nake a yanar gizo wajen tabbatar da cewa ga inda nake.

Kana kallon taurari da dare? Eh, nakan kalli taurari da dare amma ba wai ya zama kowace taurari nan sha'awa kawai in fito ina ta kallo haka ba'a. Kawai dai duk lokacin da na ga zan ɗaga kaina in kalla kawai in ga abin gaya yanda Allah ya sassaƙa su kuma ya daddasa su, lalle nakan kalle su da daddare.

Kana kunna Bluetooth kullun? A'a, bana kunna Bluetooth kullun, sai dai wataƙila in buƙatar hakan ta kama, kaman ina son sauraron wani abu daga waya sannan kuma zan yi ampani da wato, a, kaman ƙananan sifiku na Bluetooth domin kara amon abun da nake son ji. To, he, in sa. Amma bana kunna wa kullun. He, in fi sati ko wata ma ban kunna Bluetooth ba.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, gaskiya ba na son wurare masu hayaniya, sai dai in buƙatar hakan ne ta kama, wato ya zama a ce a inda zan je aiki ko kuma na je yin wata bukata ko zan sayi wani abu sai ya zama waje ne mai hayaniya. To shikenan, sai in haƙura a iya inda na tsaya har in gama abun da zan yi in tafi. Amma in dai ga so na ne, ba na son wurare masu hayaniya.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, na kan yi karatu wani lokaci kafin na kwana, wato kafin na kwanta. Ya danganci mene, watakila ya zama abu ne wanda nake buƙatan na karanta shi ko na duba shi ko na sake bitarsa kafin na kwanta. Na kan yi wannan amma ba ɗabi'a ta ba ce misali ace kullum sai na yi karatu kafin na kwanta ah ah bana yi.

Kana iya busa tsaki? Ina busawa gashi mana busa shi. Ah duk da ya zama kaman zai yi wahala ace ɗabi'ar bahaushe bai zai iya busa tsaki ba. Lallai ana iya busa tsaki ko yaro ƙarami zai iya busa tsaki a ɗabi'ar hausa. Ko da yake watan ila ko wanda ba mamaki ba zai iya busawa ba saboda yanayin bakinsa. Mani kan nakan busa in yi.

Menene kayan cici cici da kake fi so? Wato kayan ciye-ciye kenan? To kayan ciye-ciyen da na fi so gaskiya ba ni da wani kebantattun kaya na ciye-ciye da za a ce waɗannan na fi so. Sai dai ko watakila na so abu domin zai iya amfanar da ni a jiki ko kuma in so abu domin ya zama zai faranta wa, a gida na rai suna so. To shikenan sai mu taru mu ci amma ba wani kebantaccen abu sai dai kayan marmari watakila irin su lemu, abarba, gwanda, duka wannan nakan yi, na kan so, na kan yi marmarin su.

Kana yin harsashi lokacin bacci? To, oo, to ban san harsashi ba gaskiya ban fahimci me ne harsashi ba. A'a, ya zama gwarti ne ko kuma tusa, to waɗannan duka guda biyu shi ba wanda za ka iya sanin kana yin sa tunda a bacci kake, so ban san ma me harsashin bane.

Kana duba daftarin kuɗi? To, a gaskiya bana wani duba daftarin kuɗi gaskiya. Tunda bana ɓangaren da za a ce in duba daftarin kuɗin don ba da rahoto ko bayani a kansa. Illa iyaka in na wane kawai na san abin da nake da shi kuma na san abin da na kashe mai yiwuwa sai dai in sake duba. Amma ba ya zama ɗabi'ata ya zama kawai ina duba daftarin kuɗi ba, a'a.

Sau nawa kake yanke farce? So ya dangance a buƙatar haka ne, amma dai aƙalla a kowane sati nakan yanke farce sau ɗaya. Wata nakan yanke shi ran Juma’a in na samu dama. In kuma ban samu dama ranar Juma’a ba, to ran da na samu sai in yanke. Amma nakan yanke shi a sati duk sati sau ɗaya.

Kana kunna tsaron batir? Eh, ina kunnawa gaskiya. Domin tunda ina aiki da waya a kai a kai, to dole ya kamata ace ina kunna tsaron batir. Saboda batir din wato ya muni nisan kwana ko kuma ya ja dogon lokacin da zan, a, biya bukatuna tare da shi. Lalle ina kunna tsaron batir a waya, a wayata.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh ina shan ruwa mai sanyi gaskiya. Nakan so ruwa mai sanyi ma a gwargwadon lokaci ko da yake yanayin lokaci ne. In ya zama ana sanyi to bani cika son ruwa mai sanyi ba amma dai in ba sanyi ake yi ba to ina shan ruwa mai sanyi. Don yanzu haka ma ina iya ajiye ruwa domin yayi sanyi don in sha shi.

Wane irin burodi kake fi so? To gaskiya bana, bana son biredi ƙonanne. Bana son biredi kuma wanda ya jima da yi. To na fi son biredi sabon yi kuma mai laushi. Bana son mai ƙarfi. In kuma dada hali ace wanda mai laushin kuma ya zama butter bread ne, to na fi son butter bread gaskiya.

Kana fatan samun cin yawa? To, eh, ina fatan samun cin yawa gaskiya. Dudda ban san me ne cin yawan ba, amma in ya zama nasara ne a kan jama'a da yawa, to gaskiya ina fatan samun nasara, a, a kan jama'a da yawa. Amma ba wai, duk da cin yawan ban zai-- Hausar tariga ta yi wani wahalan da mutum zai yi wahala ya gane ta. Amma dai ban san wata kalma mai suna cin yawa da Hausa. Ban ajiye cin yawa a Hausa, ana nufin cin abu da yawa ke nan.

Kana son ɗaukar hotuna? To gaskiya ba sai dai in ya zama dena na tarihi ko kuma kana bukatar a wajen aiki ya zama ana bukatar hotonka don yin wani abu. Amma haka kawai dan sha'awa kai ta ɗaukan hoto gaskiya no ni bani da a irin wannan ɗabi'ar son ɗaukan hoton sai dai in bukatar hakan ta kama.

Kana son karanta littattafai? Eh, ba laifi. Ina son karanta littattafai, sai dai yanzu gaskiya bani da daman karanta littattafai. Amma dai nakan so, aah, karanta littattafai don bincike ko research ko wani abu. Amma ba wa iko karanta littattafai na nishaɗi. Aah, labarin soyayya, labarin waye no bana karanta irin wa'innan littattafai.

Wacce hannu kake amfani da ita? Hannun dama hannun dama nake amfani dashi wajan yi dukan wani aiki. A'a rubutu ne, a'a maye, a'a mayewa. To dai hannun da nake amfani da shi shine hannun dama. Illa iyaka sai dai wata illa kamar a lokacin tsarki to shi kuma dole da hagu ake yi. Amma ba wai dan damar ba ta amfani bane shari'a ce.

Yaya wurin aikinku yake? To wurin aikin mu dai waje ne kawai da yake a fili, a kuma a daji wato ba cikin jama'a ba. Muna keɓe ne a daji a cikin jama'a. Sannan wurin yayi wato gindin bishiya koku ma wata kila ɗan runfa kaman waken zobe a ciki.

Kana fisan bas ko tagzi to ya danganci bukatar ne kawai. A in bukata kaje ka in bukatan ta kusa ne to shi kenan sai in shiga bas. In kuma bukatan nesa ne sai in shiga tagzi. Sannan a sai in shiga bus afwan. In kuma na nesa ne to sai in shiga tagzi. Gwargwadon, gwargwadon kudi ne. Da kudin kawai zan shiga tagzi tafi saukin tafiya kuma da karancin mutane. In kuma watakila cikin gari ne na yawo a gari ko kuma ba tafiya nesa bane sai in shiga bas.

Kana iya bada barkwanci? Eh ƙwarai kuwa ina iya bada barkwanci. Aaa kusan ya zama abu ne na raha. Ai kuna tare da mutane wani lokaci shine zai ɗan ɗauke muku kewa wajen yin raha da juna. To kuma barkwanci tana daga cikin abubuwan da kan sa mutane a yi ta raha da juna, ya zama kundan ɗauke wa juna wani kewan da kuma sanya juna farin ciki.

Wane launin tawada kake amfani da shi? To launin tawada dai tun da ba kusan in rubutu ne kawai. Ko wane lokaci launi ne na ruwan bula. Shine kusan tawadar da kowane alƙalami, launin da ake saya yake zuwa da shi. Sai dai kawai in wata ƙila ko ka je ba ka samu wannan kala ba, ka nemi ka samu baƙi ko kuma launin ruwan bula. Amma dai yawanci ruwan bula ne kawai.

Nawa bokiti kuke da su a gida? To aƙalla akwai guda huɗu, duk da yara sun ɓatar da sauran. Ko mu ce yara sun ɓatar da guda biyu. To da akwai guda huɗu ne bokitaye na ibar ruwa, wanda ko kuma mu ce na ayyuka na yau da kullum. Amma dai yara sun ɓatar da guda biyu. Da ya kuma ina ganin ko fasawa aka yi ne, amma dai yanzu haka akwai bokitaye aƙalla guda biyu zuwa uku a gidan.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? To lalle nakan tabbatar da ingancin aiki ne wajen tafiyar da shi a gorgodon yadda ya kamata. Domin farko kamata nashi ne tukuna zai zama ingancinsa. Don in baka tafiyar da shi yadda ya kamata, wataƙila ba zai yiwu ka gane ingancinsa ba ai.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? To gaskiya ya danganci a inda nake ne. Kamar yanzu nan a wurin aiki muna amfani da tsintsiya ne wato kamar nan mu ke ce mata tsintsiyar kwakwa. Bayan ta kuma mu kan iya amfani da akwai wani itace da mu ka sara mu daure muna amfani da shi a matsayin tsintsiya.